Tambaya ta gaba mai tambaya yake cewa, "Shin kana son ɗakin ka ya yi haske?" Eh, ina son ɗakina ya yi haske amma a yanayin da ba bacci zan ba. Yanayi ina da wani uzuri, rubutu ko wani abu kaga sai da haske. Amma idan wani activity zan yi to bana buƙatar haske. Kaman ina buƙatan in yi bacci, ina buƙatar like sirri. Wa'innan abubuwan basa buƙatar haske. Domin shi haske abu ne da yake bayyana abubuwa. Kaga abin ɗaya ne zai saka so haske shine idan za ka yi rubutu, za ka yi karatu, za ka yi abubuwa da makamantan su irin wa'annan abubuwa. Amma in ba haka ba, me za ka yi da haske? Sai ka yi kwance ka kulle ɗaki, ka yi bacci. Kamar yanzu da nake tashi daga aikin dare na tashi, kaga bazan je gida ace zan bar ɗaki da haske ba. Dan so nake na yi bacci saboda ina buƙatar ɗan duhu duhu, ina buƙatar yanayi sannan kuma ina buƙatar ventilation. So that is another problem. Da maybe in naje garin yi, ma na manta da cewa ina buƙatar haske ko kuma ina buƙatar wannan ventilation ɗin. Dole yanzu na tashi in buɗe ko tagogi na. Na buɗe tagogi kuma haske zai shigo. Kuma ina buƙatar duhu. Kaga kenan sai na yi lulluɓa.

Mai tambaya yake cewa, "Yaya kake jira a layi?" To, shi layi ya danganta da wane irin layi ne. Idan layi ne da kamar na yin sallah, shine kamar da muke cewa sahu. Ka ga ba jira zan yi ba, in dai ba wai liman ne bai zo ba. Amma idan kamar layi ne da zan zo in karɓi kuɗi, to dole in tafi cikin natsuwa in tsaya. Dan na same ku a layi, zan gaya wanda na samu a baya. Ina zuwa de zan tambaya waye na ƙarshe jama'a zasu cemun wane in aka nuna ka, sai in same ka in ce oga ina bayanka. To ko ba'a tsaitsae mu ke ba, to ni fa in sha Allahu in dai ka motsa ka yi gaba, to na san ina bayanka. Zan iya tambayar kai ma wa kake bi ai yauwa. Saboda in ka haɗa tabbatar da cewa layi yana ja, ko da kai ba'an karaba, shi ya samu ya shige, zan gaya maka cewa kaine na gaba. Ka gane ai. Saboda in baka shiga ba ni ma bazan shiga ba, tunda koyasan cewa ina bayanka. So hakan yana da amfani wajen tunatar da juna cewa layin nan yana ja. Haka muke yi a inda na saba ni dai.

Tambaya ta gaba da mai tambaya ke yi ita ce, "mene ne abin sha da ka fi so, da ka ke fi so?" Na san kuma ana so ne a ce kayan abun marmari ko wani abu dai da na fi sha wanda na fi so a ciki. To, ni kuma abin da na fi so a cikin duk abubuwan sha shine lemo. Lemo irin jus ɗinnan da za a haɗa shi da, su lemo, su ayaba, su kankana, su gwanda, su ire-iren su dai kayan marmari, yauwa. Shi yasa yanzu idan magana ne na kawai da hadas shi ya zan yi, tun na bani da blanda, bani da wuta a inda nake zaune babu lantarki, to zan sa abun da ya yake da suna, zan jefa ka ji shi da suna wannan, Five Alive. Saboda shi wani lokacin hadda tittika-tittika na lemo za ka dinga gani 'ya'ya a ciki. To shi ne abun da na fi sha, na fi so kuma na fi ƙauna a halin yanzu gaskiya saboda yana min daɗi a baki.

Tambaya cewa shin kana rubuta kana rubuta kashe kuɗin kuɗin aiki kamar bajet kenan ko? Ana rubuta bajet amma ba nawa ba. Yauwa, bajet ɗin kamfani, bajet ɗin masana'anta, bajet ɗin unguwa, bajet ɗin gari, bajet ɗin. Kuɗin aiki dai da jama'a suke buƙatar transparency, wanda ana buƙatar ka yi bayani akai. Dole a ina shin ka rubuta saboda in mutane sun zo sun ce me yake faruwa, ka iya musu bayani tunda kuɗin ba naka ba ne. Amma yanzu kamar kuɗi na na kaina wanda nayi aiki ake biyana salary bana rubuta yadda na kashe su domin nasan ba mai zuwa ya tambaye ni a ya kashe su. Kuma an cire hakan ma shine na san bazan kashe su ta hanyar banza ba shiyasa bana buƙatar rubutawa.

Mai tambaya yake tambaya ya ce tambayarsa ta gaba ita ce. Kana iya tsalle igiya? Ana nufin kamar ina tsallake igiya ko? Eh ina yi. Da turanci shine suke cewa skipping rope. Yauwa ina yi. Tunda ana yinsa ne a matsayin motsa jiki da kuma irin abubuwan da zasu sa ka samu ƙwarin gwiwa da ƙaimi, ka yi ayyukan arziki. Misali, idan kana yin wannan tsalle igiya ɗin, jikinka zai zama, jinin jikinka zai zama a tsinke. Hakan zai taimaka wajen ko da yaushe aka buƙaci ka tashi ka yi wani abu, za ka iyinsa cikin sauƙi. Domin ka ɗauka mutumin ne da ya tashi daga bacci yanzu. Ka ga in ka ce ya gudu, indai bawai bala'i ya gani ba ko mutuwa. Baze bika a guje bah amma kama wanda ya riga ya tashi yana tsalle tsalle. Ce ku yi gudu, already jikinsa ya riga ya ɗan, jininsa ya ɗan tsinke. Kawai tafiyar za'ai. Yauwa to shine amfanin tsalle igiya. Saboda haka amsar tambayar ka eh ina tsalle igiya.

Mai tambaya yake tambaya, tambayarsa ta gaba shine wanne irin kiɗa kake son ji? To magana ta domin Allah ina da nau'in kiɗoɗi da yawa da nake son ji amma ba waƙoƙi ba. Kamar yanzu misali muna da wani kiɗa da ake cewa kalangu a Hausa, da garaya da kuma tunaman da yamma. Wayan nan kiɗa ne danake sonsu jinsu suke mun daɗi kuma suke nisha dan tar dani. Wayannan kiɗoɗi ne masu ma'ana wanda duk wani bahaushe ya san shi. Kiɗa ne na gargajiya, kiɗa ne da yana da daɗi, kiɗa ne da in aka saki kalangu malam dai inda ka je aka ci taro ne za a ga jama'a sanda su ana bada rawa, yauwa saboda kiɗa ne na asalin Hausa. Kiɗa ne da ya taso da gargajiya, kiɗa ne na tarihi. So kalangu shine babban kiɗan da na fi so domin kiɗa ne mai daɗin ji.

Me kake yi da raguwar abinci? Wannan itace tambaya ta gaba da mai tambayar yake tambaya. Abin da nake yi da ragowar abinci shine zubarwa idan ya lalace, ka ga ba za ka ɗauki abinci mara kyau ko lalatacce ka ba wa wani ba. Amma idan abincin da ya rage ɗin mai kyau ne, lafiyarsa ƙalau, to ko ni zan iya ɗumama shi anjima in ci. Idan kuma ba zan ɗumama ba saboda karye ya lalace zuwa jima'a, zan iya nemo almajiri, shi kuma in ba shi abincin. To shi ma wannan abincin da za ka ba shi zai taimaka mai domin shi, da haka ya ƙe nashi rayuwa. Yauwa. Saboda haka idan bai lalace ba zan iya ba da shi ko kuma in ɗumama shi kamar idan na ce a baya. Amma idan abincin ya riga ya lalace ba abu ne da za ka ajiye ba, sai kawai ka zubar da shi ko kuma ka bawa kare. Saboda kare yana cin abinci lalatacce. Wasu karnukan ma sun fi son irin wannan. Ya danganta daidai da akayi training ɗin shi. Saboda haka, haka nake amfani da abinci wanda ya rage. Mai kyau in yi kyautar sako in ɗumama. Mara kyau in bawa kare ko in zubar da shi a bola.

Tambaya yake tambaya mai tambaya yake tambaya tambayarsa ta gaba shine wanna irin mai kake amfani da shi? To, mu dawo maganan abinci kenan. Idan maganan abinci ne, man da nake amfani shi ina amfani da manja mafi yawancin lokaci domin manja yana taimakawa wajen abinci, yana taimakawa wajen immune system. A takaice dai babu cholesterol. Kamar yadda likitoci su ka bayyana cewa yafi rashin cholesterol wanda zai taimake ka a matsayinka na namiji. Kuma za ka ga da dama in mutum yana da ulcer ko mutum yana da wani typhoid in yana shan farar mai, zahaga likitoci suna cewa ya daina. To hakan dai yasa ni har na ma saba da manja ko mai nawa in ganni da manja wannan yana min daɗi. Dan ko man shafawa ne Vaseline ne tambayar ka tun da mai ka ce. Baka ce man shafawa ko man cin abinci ba. In kuma man shafawa ne to Vaseline ba abinda nake shafawa da ya wuce wani Vaseline ana zaune ƙalau kai da ba bleaching zakayi ba mai ye haɗin ka da wani mai daban.

Mai tambaya yake tambaya ta gaba da cewa, "Shin kana kare wayarka daga ƙwayar cuta?" To cutar bairus ke nan ko? Wannan haka yake. Ina ƙoƙari, du mun na saka application da dama wanda suke kare wayata daga ƙwayar cuta. Sannan kuma ina tabbatarwa cewa duk wani link da za'a tura ba zan iya danna shi ba sai na yarda da source ɗinsa. Na yarda is reliable. Ba magana wai press here to win waye waye ɗin nan da ake tura da turanci. Ma'ana dan na nan ka yi, samu nasarar cin gasar dala kaza ko naira kaza. Bai shafe ni ba. Wayata first. Domin sam banza shi yake kai mutum ga halaka. Wanne ya saba na saurin danna sai na jira, nayi confirming, na source ɗin abunnan ɗin in na ji yarda da shi. Sai in danna maya a ciki. So, ya daddan da nayi da kai ka da ka turo mun. Kai im ba ma ma haka da kai in baka tura mun link bana tura ma. Zakajima ma ni baka tura na karɓa ba ba, ruwa na da kai.

Mai tambaya yake tambaya, shin kana amfani da mataimakin murya? Shine kama amsa, kuwa da ake faɗa. Abun da idan kai magana zai ƙara wa magana taka ƙara a wasu wajejen. Yauwa ina amfani da shi a inda ake buƙata. Kama a taro in zan yi magana da jama'a da yawa. Amma don mutane ashirin, talatin ma kai ko hamsin ma bana jin cewa akwai buƙata sai na sa wannan abun. Amma daga sanda zan yi magana da mutanen da sun kai ɗari biyu, ɗari da hamsin, ɗari to ina ga zan buƙace shi. Amma don hamsin ma ba se na sa wannan abun ba. Saboda Allah ya hore mun babban murya. Ina da muryar da zan buɗe, zan yi magana kama sojoji tun da ba mura nake ba. Amma idan muryata tana mura, to dole in buƙaci wannan domin akwai buƙatan in yi magana a hankula. Amma in ba haka ba. Dan wasu mutum ashirin zan iya tsara su ba tare da na ɗaga murya cen sosai ba.

Na ta gama mai tambaya yake cewa wanne irin miya kake kake fi so? Abuuu! Holas. Na san maganar shine a kan wanne miya na fi so ko? Kuma miyan da mutum yake so yanzu a zamanin nan ai Allah ya musu yawa. Saboda an tsara abubuwa da yawa. Holas. An tsara abubuwa da yawa, miyoyi da dama da suke da kyau da daɗi. An tashi lafiya. Kaga akwai miyar karkashi, muna da miyar taushe, muna da ta kuka, wanda a cikinsu dukka wanda na fi so shine agushi. Danni miyan agushi ni yafi mun daɗi. Yawwa haka nan kawai mun san, ko babu wani tantaɓa shi ba wani waye. Ballai asa maye kifi tun ni mayen kifi ne to na fi son shi. Sai kuma su kuɓewa, eh he! Sai taushe. Waƴannan ukun in za ayimin su kullum zan iya cin tuwo.

Mai tambaya yake tambaya tambayassa tagaba shine kanason abinci mai yaji. To gaskiya haka ne, ni mutum ne mai son abinci mai yaji. Inda ka san raina ni Yarabawa ko dai shi. Kai abinci ma in ba ya ji, bana jin daɗinsa. Kuma ba wai sai ina da ciwo ko bana da ciwo a baki ba. A'a, dukkansu ne kawai a bani mai yaji. Zan iya zuwa yanzu zan sayi attaruhin ɗari uku kawai ba tare da timatiri ko guda ɗaya ba. Wanda shine kuma yake rage mai zafi. Ba sai na haɗa wannan ba. Kawai yi attaruhun, da mun yi wannan maganar girkin. Haka kawai na riga na saba da yaji. Ko abun ci ka ba ni in babu yaji, ni sai naje na ƙara. An ce babu kyau waye ga namiji ko wani waye. Addu'ata kawai ALLAH yabamu lafiya. Tunda dai haka na taso ina yi tun ina ƙarami. Maganar wai in daina yanzu ma to, ALLAH dai karya bamu rashin lafiyar da zamu fasa cin abin da muka saba.

Ah mai tambaya ta gaba yake tambaya kan cewa kana riƙe riga a aljihunka. Magana ta domin Allah babu wata rigar da zata shiga aljihu amma idan akayi maganar saka hannu a aljihu, hannu zai shiga aljihu. Domin saboda haka ma aka yi shi. Wani lokacin kayi ajjiya, wani lokacin kuma irin feeling ɗinnan namuna cewa eh kayi tafiya mai kyau tunda muna da irin wannan ɗabi'a ta namiji. Kana tafiya kaɗan zura hannu biya aljihu ko ka zara hannu guda ɗaya. Amma riga kam dai gaskiya babu rigar da zata shiga aljihu ni anawa ganin. Indai ba irin singileti ko bes ba. Kuma wannan akwai jaka, suma bazaka sasu a aljihu ba saboda aljihu ba ayi shi don wannan ba. Hanki kawai zan iya sawa aljihu. Riga kam bata shiga aljihu ba. So bana sa riga a aljihu amma ina sa hannu a aljihu.

Tambaya ta gaba shine, "Wanne apps kake amfani dasu sau da yawa?" Wannan kuma ba wasu apps bane da yawuce. TradingView da, ah, ya ake da suna? Binance sai abun nan ka ji shi da suna Bluecoin. Oh, sorry, ya ake kiran sunan abun nan ma? Wannan dai na fi amfani da su gaskiya. Se kuma dexscreener. Waƴannan su ne wanda na fi amfani da su. Idan kuma maganar social ne, na fa amfani da WhatsApp. In kuma an dafa wani game, na fa amfani da Badu. Wane ne ka ji shi da suna? Wannan game ne da tsuntsaye suke a hargitse ka dinga a engine ɗinsu ko wanne sai station sun gama haɗuwa da ƴan uwansu. Wani lokacin ƙwaya biyar, wani lokacin ƙwaya shida.

Tambaya ta gaba mai tambaya ya ce kana iya duba lambar QR to a halin da ake ciki ma ban san menene QR ɗin ba balle in san yadda ake duba, amma na san kasancewata mai ƙwaƙwalwa wanda QR saboda basira ta wani QR wani duba shi da yadda ake yi. In dai an yi gaidin ɗina, abine da zan iya yi cikin sauƙi domin Allah ya hore mun basira ba kamar ragowar jama'a ba wasu. Abun da za ka ɗau mintuna kana koya wa wani, ni ba zai kai wannan adadin mintunan ba. Saboda haka na san mahimmancin QR lambar duba ta shi kansa QR ɗin ne ban sani ba amma dai banda haka kamar yadda nace zan iya dubawa kawai banma san me yake nufi ba ne amma da na san yadda yake ko me yake nufi tabbas zan iya dubawa.

Tambaya ta gaba, mai tambaya yake cewa, "Yaya kake jin hayaniya?" wannan ma har ya bani dariya ta wannan fannin. Amma kamar kowa ni ma ina jin hayaniya ne kamar kowa da kunnensa. Wanda da kunne ake ji. Ka ga ba ƙanshi bane ballen ince ina jin sa da hancina. Shi ma da kunne ake ji kamar yadda kowa yake ji. Haka ni ma nake jin nawa. Sannan na biyu, ina jin hayaniya ne idan na shiga taro. Wanda ba wai dan ina so ba. Amma haka ne yanayin yadda yake zuwa. Ka shiga taron jama'a wani lokacin sai ana cewa "ai shiru, ai shiru." Ba wai dan yin shirun ba matsala bane amma ba za su saurara ba. Sannan ina jin hayaniya idan ina gidan kallon bal. Wani lokacin ba taro bane. Filin ball ko gidan kallon ball. Wannan wajajene masu hayaniya. Wanda jama'a za su zauna su yi ta hayaniya. Shi ma kuma yana damun jama'a. Amma kuma shine daɗin zuwa kallon ball ɗin.

Tambaya ta gaba da mai tambaya yake yi ita ce, waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To kayan aikin da muke amfani da su suna da yawa. Idan a waya ne, ka ga ina amfani da TradingView, ina amfani da Dex Screener, ina amfani da gasun nan dai browsers da yawa. Duka cikin tools ne wanda zan yi amfani da su kan duba kasuwa. Idan kuma aka dawo magana wajen aiki, a matsayina na mechanical engineer, ina amfani da spanners kala kala, spy branch, ina amfani da mallet, mu ne da hammer. Muna amfani da guduma ke nan ko. Muna amfani da hacksaw shine kamar zarto zance da Hausa. Muna amfani da tip shine tape ke nan da turanci. Muna amfani da gasan nan barkatai. Sannan muna da direbobi da suke taimaka mana wajen tafiya daga waje ɗaya zuwa waje ɗaya. Muna amfani da, ah, ya yake da suna mashin da za su iya daga mana abun zuwa wani wajen. Duk a cikin kayan aiki ne, so haka abin yake.